Gaskiya ba sosai nake shan ruwa mai sanyi ba, saboda wani lokacin shi shan ruwa mai sanyi yana kawo mura, ita kuma mura bata da daɗi in ta kama mutum sai ta bashi wahala. Toh shiyasa bana son sha akai akai.